Ina koyon sabon fasaha ta hanyoyi da dama, ta hanyar mutum ganiga shi ko ta hanya, ta hanyar AI ko kuma ta hanya social network. Duk yanda dai tayiwu, in dai ina da buƙatar koyon wani abu, sai in neme yanda dai na ga zai fi mun sauƙin samu, sai in koya. Amma na fi koyon sabo abu gaskiya ta hanyar social network.

Ina sanya agogo a hannu mana. Ina sanyawa sabida na san lokaci, sannan kuma ina amfani da shi wurin yin gayu ne. Agogo ina sanyawa ne sabida gayu, sannan kuma saboda duba lokaci. Na fi sa agogon can gaskiya.

Ya'yan itacen da na fi so suna da yawa. Ina so su mangwaro, su dabino, su inabi, su goba, kankana, su tufa da dai sauransu. Suna da yawa. Ni duk abun da har lemon ma ina so. Duk abun da yake da ya'yan itace ne gaskiya ina son shi saboda amfanin shi da jiki.

Kama yaya nafi son kofi ko shayi, shi kofi shan shi ake? Ko dai a'a ni ban gane tambayan ba amma dai shayi kam ina son ta mana. Shayi tunda yana da daɗi ina son shayi sosai amma kofi ko shayin nan ban gane ba. Ai kofi dai sai dai ana amfani dashi wurin shan shayi amma ba a ce ka fi son kofi ko shayi ba. Shayi kam ina son shayi sosai, kofi ma ina son ta tunda mun ba kofi da ya zan sha shayi.